Eh gaskiya ina rufe baki wajen hamma sosai ma kuwa. Duk lokacin da na yi hamma ina tabbatarwa na rufe bakina. Domin in kana cikin jama'a ka yi hamma, baka rufe baki, to hakika mutane za su dinga ganin ka kamar wani dolo haka ko shashasha ko kuma wanda ma bai san abin da yake ba. Sannan kuma in baka rufe baki wajen hamma, to ba shakka ba wasu abubuwa masu cutarwa kamar ƙwayoyin cuta ko kuma wasu ƙwaruka kamar sauraye ko ƙudaje za su iya zuwa su shigaw wa mutum baki. To in suka zo suka shigam ma baki, ba ka san da wasu ƙwayoyin cututtuka suke ɗauke ba, za su iya zuwa su gurbata ma baki ko kuma su shige direct, su shiga har cikin ma ƙogwaron ka har su tafi ciki. To wannan zai iya ja wa mutum tashin zuciya, ya je har ya yi amai ma. To wannan kuma kaga idan ya yi amai wannan zai iya ja wa mai matsala. Ya ci abinci kuma ya amayar. Kaga sai ya je ya sake neman wani abincin ya sake ci. Sannan in ya yi amai a gaban jama'a ma wani ba zai ji dadi ba. Domin mutane kala kala ne. Wani kuna zaune da shi yana da ƙyanƙyami, wani kuma ba shi da ƙyanƙyami. To duk lokacin da ka yi amai a gaban jama'a, to fa wani shikenan ma zai fita, asabbgarka ya ma dena kula ka. To in ya dena kula ka, kai kuma ba za ka ji dadi ba. Dole ka je ka neme shi, ka tambaye shi ka ji dalilin da ya sa ya dena kula ka. To shi kuma wani muskiline ba zai iya fitowa directly ya gaya ma cewa "Wane gashi gashi abin da ya sa na dena kula ka ba." To wannan aman da kake yi a kusa da shi ko kuma hammar da kake yi ba ka rufe baki, wannan abun shi ne ya sa ya fita asabbgarka. Sannan in mutum yana hamma ma baya rufe baki, to wataƙila baya yin asuwaki ko kuma baya goge bakinsa a kullun. To in mutum baya goge bakinshi a kullun, ya yi hamma, haaa sai wani wari ya fito daga cikin bakin shi. To wannan warin zai cutar da jama'a na kusa da shi. To dan haka duk jama'ar da suke kusa da shi suna sauraron, suna jin wannan warin da yake fitowa daga bakin shi a ƙiƙa ba za su ji dadi ba. To ni kuwa ba zan so wannan abin ya faru da ni ba. Ina son na zama mutum na mutane. Yanda nake kasuwanci da mu'amalata da mutane, to ya kamata ace kuwa kowa yana so na, kowa yana ƙaunata, kowa yana jin dadin zama da ni. Haka dai shi ne ya fi gaskiya. To kowane lokaci dai ni kai na ina bawa mutane shawara cewa a duk lokacin da mutum yake hamma, kada ya sake baki. Wani da la la la la la ya buɗe baki. Wannan yana sa jama'a su rena shi gaskiya. Ya kamata ace ko yaushe in ka yi hamma ka tabbatar zakayi hamma to ka sami bayan hannunka, ka juya bayan hannunka ka rufe bakinka da shi. Wannan kowa jama'a da suke tare da kai za su tabbatar wannan cewa mutum ne mai hankali, mai ilimi, mai natsuwa, mai kamala. Sannan ko a addinance ma ai ba a yadda cewa wai in za ka yi hamma kawai shikenan sai ka sake baki ham ka je ka yi ta hamma ba. A addinance ma cewa a kai ka rufe bakinka saboda gudun ka da wani abu da zai iya cutar da lafiyarka ya zo ya shiga bakinka. Sannan jama'a ma wasu in suka ga kana hamma haka kawai ba ka rufe baki, za su ce wannan bai san addini ba. Wannan baya, bai karanci addini ba. Kawai yana rayuwa ne sasakai karazube ba tare da wani ilimi ba. To shi ya sa nake bawa duk wasu abokaina da 'yan uwana da kowa da kowa da muke tare da shi dai in naga mutum ya yi hamma, zance mai wane, ya kamata ka dinga rufe bakinka. Domin in kana yin hamma ba ka rufe baki, hakika za ka cutar da kanka da kuma waɗanda suke tare da kai kuma ba za su ji dadi ba. Shi ne. Wallahi ya kamata dai gaskiya jama'a su gyara, su gyara sosai domin gudun matsala da abun da zai iya ha--

Eh gaskiya ina da takalma. Takalma na gaskiya sun kai aƙalla guda wajen biyar haka. Domin ni ina yawan son takalma. Misali ace akwai takalmi ya ka slippa wanda zan dinga shiga wanka da shi. To, duk damin wannan yana ƙofar banɗaki, yana ƙofar toilet. Duk lokacin da zan shiga banɗaki wannan takalman shi zan saka. Domin gudun, domin gudun matsala kada na je na kwashe ƙwayoyin cuta na je na kai su cikin daga banɗaki kai na kawo su cikin ɗakina tunda banɗakin a cikin ɗaki yake. To, bayan wannan kuma na kuma sanan wannan slipper din ina tabbatawa cewa wannan slipper be ku-be ku kuje ba. A ƙasansa dai akwai friction yanda ba zai kayar da ni ba a tayal. Kuma slipper in na fito daga wanka dai a nan dai nake barin shi a banɗakin. Daga nan kuma sai na fito na shigo ɗaki, in na shafa mai na sa kaya na ne komai da komai. To in zan fita sai na ga wane takalmi ya kamata na saka. Akwai inda ma nake ajiye takalmi hanger kenan nake sa takalma na sai na ga dogon kaya dogayen kaya zan sa ko kuma ƙananan kaya. To idan dogayen kaya zan sa sai na duba na ga wane takalmi ne ya fi dacewa da na sa. Idan fararen kaya ne to zan sami takalmi mai farfari sai na saka. Idan kuma baƙaƙe ne sai na sami ɗan baƙi baƙi. Idan kuma ruwan toka ne kayan da zan saka sai na sami takalmi mai baƙi baƙi dai ko ruwan toka dai. To haka haka dai akwai milk kala ma akwai white. To don haka ina da takalma dai aƙalla dai kar nayi ƙarya guda goma. Hakanan nake sawa nake amfani da su. Duk inda na zagaya a bin sha'awa kowa sai ya ganni ɗagos ɗagos ɗagos. Amma dai gaskiya ban cika sa takalmi irin dogon nan wanda za'a gan ni na yi ɗiri kamar mata. Gaskiya bana sa shi. Ni na fi sa takalmi normal dai kuma ban cika sa kwaba sauciki ba. Wai wanda zan sa sauciki haka na rufe ƙafata, a'a gaskiya ban cika sa wannan ba. Saboda shi sauciki in kana sa shi in ba a lokacin sanyi ba ne ba ma to sai ka ga ƙafarka tana tagumi. Sannan ka ga kamar dai za ka ɗan takura. To daga zo ka dinga takura gaskiya gwanda ka ɗan samu takalmi haka wanda ƙafarka za ta dinga shan iska. Amma dai ba ka son ƙura sai ka ɗan samu safa haka ka sa a ƙafarka. To haka nake yi. In na sa safa sai na sa takalmi na. Amma kuma gaskiya bana yawo da slippers bana yawo da slipper saboda yawo da slipper kamar ka zubar da mutunci ne haka wani sai ya ga kamar ƙarfin wannan. To ya kamata dai ace gaskiya duk wanda zai yawo ya dinga yawo da takalmi. Sannan kuma takalman nawa ma ina musu mai. Ni tsaban ma san gayu har mai ma na siya. Na wanke, na shafa musu mai. Idan na shafa musu mai sannan sai na, na sa abuna na shiga gari. Na tafi wajen aiki to ni da yake ina dan harka veterinary ne haka likitan dabbobi. To duk lokacin da zan fita haka za mu je za mu shiga cikin shanu da dabbobi da kashin dabbobi da wanene. To sai na sa overall kenan boot irin dogon nan rain boot shi nake sawa. In na sa muka fita aikin mu har mu dawo wannan takalmin shi ne a ƙafata. Wannan zai bani kariya daga taka abubuwa haka ko wata dabba ma ta zo ta taka ni. To wannan rain boot din yana ko ruwa zan shiga wannan rain boot ɗin ba zai, ba zai yi komai ba. Ba zai bari ƙafata ta, ta lalace ba haka saboda ruwa da nake shiga. To in kuma na dawo daga wajen aiki zan cire shi na wanke shi, na goge shi, na adana shi guri daya sai na yi wanka sannan na sako normal takalmi na kwalliya. Na shiga kuma na shiga gari na tafi chillin ɗina da 'yan matana.

Eh gaskiya na ji daɗin wannan tambayar sosai ma kuwa. Ina zuwa kasuwa a kullum, kullum ba ranar da ba na zuwa kasuwa sai dai idan ranar da za ni makaranta. Ranar da za ni makaranta da yake na gama karatu na na digiri, na gama karatu na na digiri a nan Bayero University Kano. To sai akwai wani shiri na Federal gamman wai shi TVET a Najeriya wacce aka ƙirƙiro domin a koya wa mutane sana'o'i yanda za ka koyi sana'ar da za ka dogara da kanka. To ana koya mana, na cike fannin Livestock su Poultry haka su bee keeping da shauransu. To ina zuwa makaranta ranar Juma'a, Asabar, Lahadi nake zuwa makaranta. To a makarantar nan gaskiya ana koya mana karatu sosai. Idan na fita tun safe to za mu je za mu yi karatu sosai malaman mu suna son mu suna koya mana karatu sosai. To ranar gaskiya bana, a wannan ranakun Juma'a, Asabar, Lahadi bana zuwa kasuwa wannan lokutan. Sai dai idan in na dawo, in na dawo kamar ƙarfe biyu haka na rana to shine idan ban gaji ba sai na shirya, sai na tafi kasuwa, na je na ɗan yi abin da dai zan yi. To idan kuma ba a wannan ranakun ba ne, to kullum ina fita kasuwa da safe kamar daga ƙarfe goma haka zuwa dai ƙarfe huɗu. To in na fita kasuwan nan zan je na yi siyayya, na siyo kayayyaki kala kala. Zan siyo kuma nima zan siya kuma zan siyar. Tunda ina harkoki na dai na maganin dabbobi, ina siyar da magunguna kamar Albendazole, Lebamisole, Salfadimidin, Multivitamin, Tylosin, gasu nan dai da Multivitamin dai da su Tylosin akwai na bolus ma akwai na ƙwaya. To ina siya nima ina siyar wa domin na ci riba domin zaman guri ɗaya, zaman haka kawai dai ba zai yiwu ba, ba zai yiwu ba. Dole mutum sai ya tashi tsaye, ya tashi ya dage a wannan yanayin da muke cike na rayuwa. Shi yasa ko akwai abin da nake yi to zan dakatar wai sai dai idan ina je kasuwa na dawo. In na je kasuwa ta na dawo to ba shakka zan je, in ma wanka na zan yi na tafi, na tafi yawo na zan tafiya ta. Na je a ɗan gaggaisa dai ko na je ziyara ko na je zumunci ko na je ɗan chilling dina dai haka da ƴan mata dai haka, a ɗan sada zumunta haka, a ɗan sha askirim, a ɗan ci boga da shawarma da komai da komai dai. To shi yasa bana wasa da zuwa kasuwa. Gaskiya dai ina zuwa kasuwa a kwana in ba makarantar nan to kullum nake zuwa. In kuma da makarantar nan in na dawo to zan zo fa na tafi kasuwa domin a samu a ɗan samu abin da za a samu. To kuma lokacin dai da ba a zuwa kasuwa sai dai kamar irin ranar bikin bukukuwa haka kamar bikin Kirsimeti, Kirsimas ko New Year ko bikin Sallah ƙarama ko bikin Sallah babba. To shine wannan dama hutu ne kasuwar ma a kulle take. To kwata-kwata dama ba a zuwa amma ka je kasuwar ma to me za ka yi? Dole ma haka za ka yi haƙuri dai ka zauna a gida, ka ɗan huta in kana da wanki ko guga ko wani abin dai sai ka yi abin ka. A tsanake ka amfani wannan ranar da za ka huta. Amma in ba haka ba to fa dole fa. In dai ranan nan aka ce tawaye Allah ya waye garinsa. Haka nan mutum zai tashi fa ya tafi fa ma kasuwa fa domin neman na abin sawa a aljihu. Tunda dai gamu nan samari ne duk yau da gobe girma yana ƙara cimmana ba aure. Har yanzu ba aure, aure aure muke so. To dole kwa sai mun tashi mun je mun nemo.

Eh gaskiya wannan tambaya da ka yi, da kayi mun naji daɗin wannan tambaya sosai. Eh gaskiya idan ina tafiya ya dangan ta da inda za ni. Idan a ƙafa nake ina tafiya a ƙafa kuma ina son za ni wani guri, wurin da nake son zuwa yana da ɗan nisa, to a hakika ina ɗan tafiya sai na ɗan ƙara ɗan taku. Na dinga ɗan tafiya da sauri, sauri dai haka amma ba irin wai tafiya da sauri kamar ta mahaukata ba. Yanda za a gan ni ina tafiya a birkice, fa fa fa fa fa ina ta tafiya. Wannan sai a ce wannan mahaukaci ne ko a ce wannan bai san me yake ba ko a ce wannan gara ne ko a ce wannan shashasha ne ko a ce wannan dai gashi nan dai kaman fagal za a ce. Za a ce wannan dai bashi da hankali, ya fita a hayyacinsa. Ya za a yi mutum responsible kamar wannan gashi dai ya sa kaya normal yayi shiga ta mutunci kuma a ce kuma yana ta tafiya a guje fa fa fa fa fa kamar iska kamar zai tashi sama. Eh to ina dai ɗan tafiya dai, ɗan saffa saffa dai gaskiya da sauri ba wai da sauri sosai ba. To idan kuma abin hawa nake kama keke ko babur mai ƙafa biyu, to motorcycle ke nan, to ina ɗan yin tafiya dai haka gaskiya bana yin oba tekin, bana yin aron hannu, bana yin shashanci dai a tuƙi domin kula da lafiya ta da ta ƴan uwa da waɗanda dai na ɗauko a abin hawa. Ba zan taɓa yadda ne guduna nake ce re ni ba. Gudun wuce sa'a ina bana yadda gaskiya. Ina tafiya dai saffa saffa dai dai gwarwado. Ba zan taɓa yadda a ce na samu matsala na je na ji ciwo ba domin yanzu lafiyanmu ita ce jarinmu a rayuwan nan. In aka ce sai kana da lafiya ake yi da kai, sai kana da rai da lafiya ake yi da kai. In aka ce ba rai ba lafiya ina labari? Ko kana, ko kana da rai amma ba lafiya. To fa zama guri ɗaya ya kama mutun ke nan. To yanzu mutum ya zo ya zauna guri ɗaya ba labari, neman kuɗi ya tsaya, karatu ya tsaya komai soyayya ta tsaya kuma ba maganar cin ma buri na rayuwa ke nan. Allah yaki yaye mu. Shi yasa nake bi a hankali ko me zanyi. Bana gaggawa, bana wani cewa bari na yi maza-maza naje. Da hakurin da rashin sama bambancinsu kaɗan ne. Shi yasa nake bi a hankali gaskiya. Ba zan taɓa, ba zai taɓa yiwu na yi gudu na je na cuci kaina ba. In kuma a ƙasa ne ina ɗan ƙara sauri ne misali a ce makaranta za ni an fara lecture kuma malamin nan namu baya son makara. To dan haka shine za ka ga ina ɗan ƙara sauri ɗan chap chap chap chap chap dai haka. Ina ɗan tafiya sosai. To shi ma ɗin ba wai tafiya nake kamar irin na tuntsura ɗin nan a guje ba. A'a, a'a. Bi nake a hankali. Ina dai ɗan tafiya ta normal ina sauri yanda wani a gefe dai ba zai gane cewa wancan sauri yake yi kamar zai hantsila ba. Wallahi haka nake tafiya ta da sauri kuma a hankali a tsanake dai. Wallahi kamar dai normal dai yanda manyan mutane suke yi. Domin ni bana so na jgi ana ce mun wani yana ganina a matsayin shashasha ko gara. Wallahi kuwa. Shi yasa nake bi a hankali, nake tafiya a hankali gentle dai. Ba matsala don gudun kada a raina ni. Domin ni bana so gaskiya yanda ake ganin mutuncina a unguwa, ana ganin mutuncina kowa yana girmama ni a unguwa to kuma a zo a ce kuma ban san me nake ba gaskiya ba zan ji daɗi ba. Kwata kwata ba zan ji daɗi ba. Shi yasa nake bi a hankali bana gudu. In ma abin hawa nake tafiya bana oba taken bana kuma aron hannu kuma bana kattafaga rayuwata da rayuwar al'ummar da na ebu. Shi yasa nake bi a hankali gaskiya. Ba zan taɓa tafiya da sauri ba, ba zan yi gudu ba. Sai dai ɗan, ɗan, ɗan sassarfa dai haka an sassarfa yanda a Turanci ake cewa jumping dai haka. To ba jumping ɗin ma ba dai jumping sosai ba dai. Ina dai bi dai a hankali domin na gabatar da abubuwa na komai cikin natsuwa.

Eh gaskiya, wurin aikin mu, ah ana kiranshi Veterinary wajen kiwon dabbobi kenan. A wajen asibitin dabbobi dayaka clinic. Wajen aikin mu ana kiranshi wai gwara Veterinary Clinic. To a Kano dai gaskiya babu wata veterinary gaskiya babba a Kano wacce ba wai ita ba wai babba ba ce ba a gini haka. Karama ce clinic ne ma amma akwai hospital na inda ake, inda ake duba dabbobi amma dai gaskiya bai kai wannan asibitin namu ba. Yana da matuƙar ƙwararrun likitoci. Likitoci ne sosai na dabbobi waɗanda suke kula da dabbobi sosai. Sun iya duk yadda aka kawo wani case wanda yake da matuƙar rikitarwa inde na dabbobi ne. In Allah ya yadda za su san yanda za su yi maganin wannan abin da yake damin dabbar. Ana duba dabbobi kamar shanu, awakai, tinkiyoyi, um kaji, tattabara, salwa, kare, mage da dukdai wannan abin da gasu doki nan ma ga jaki nan du ana duba duk abin da ya danganci dabba ce indai dabba ce ana dubata. Sannan kuma da yake wurin namun na gwamnati ne, gwamnati ce ta gina shi gaskiya. To ita ta ebe likitoci take biyansu. Sannan abin da aka tara kuma ba a cajin mutane kuɗi da yawa. Ana karɓa kuɗi ne dai-dai gwargwado saboda mutanen da suke kawo dabbobinsu a duba musu ba wai talakawa bane. Ah ba masu kuɗi bane dai saffa-saffa dai. Ma'aikata ne na gwamnati dayaka da masu sana'a hannu da masu kiwo. To wayannan su ne mafiya yawan dai customers da suke kawo dabbobinsu ake duba musu a wurin. To dan haka ba a cajin su kuɗi da yawa. Cajin dai bai wuce dai daga ɗari biyar ba zuwa dubu ɗaya, dubu biyu. To idan caji ya yi yawa to sai dai idan aiki za a yi CS kenan ake cewa. CS ɗin kuma ana yin ruminotomy idan dabba ta ci leda ana cire mata ledan nan a yanka. Idan aka yanka farko dai shebin ake a kwantar da ita ayi restrain din ta. A rirriƙe ta kenan. Sannan a samu reza mai kaifi sai ayi shebin ɗin gashin cikin nata. In aka yi shebin sannan za a zo ayi mata allura ta anaesthesia ta kashe zafi kenan. To ita in aka gama mata wannan allurar to daga nan kuma sai a haɗa kayan aiki kenan a shigar da ita. Sannan likita zai zo sai a samu a yanka cikin nata. In aka yanka cikin nata sai a tafi direct inda ledar take taruwa. Watan a cikin rumen kenan. In aka yanka aka kwashe sai a mayar a ɗinke, a ɗinke sai a tashi tinkiya na ayi mata allura. In aka yi mata allura sai me, me tinkiyar da ya kawo sai ya biya. In ya biya kuɗi sai ayi mata allura sai a ba shi. Amma allura ana yanka mata kwana uku. Ta kwana uku zai je, za a mai yau ya dawo gobe ya dawo jibi. In aka gama mai allura shi kenan. Gaskiya dai wurin aikin namu ba matsala. Kowa ana zama ana girmama kowa. Kuma wurin aikin namu ofis ofis ne. Akwai ofis ɗin canza kaya dressing room kenan. Sannan akwai ofis, akwai room inda ake kula da um non ruminants animal kamar irin su karnuka da mage. Duk anan ake musu feshen kaska, allurai haka da shoransu. To sannan kuma akwai ward guda inda ake kula da dabbobi ruminant kenan. Su ne kamar su akuyoyi, tinkiyoyi da shauransu. Akwai kuma ma quarantine room inda ake ɗan ware dabbobi kafin a shigar da su aiki. Kafin kada a shigar da su a haɗa su da cikin, cikin masu lafiya sai a ɗan ware su a gaya yayyan lafiyata.

Aikuwa a cikin kayan itatuwa, gaskiya. Ina son kankana, ina son kankana musamman ma na sami ja mai irin yashin nan, ta zama ja mai zaƙi. To ina son ta gaskiya, na gan ta ƙaa totuwa, sai dai kawai naga kana sa wuka. Na fara yanka slide slide haka ina yanka ina sha. Gaskiya kankana ina son ta, ina son ta sosai saboda ita kankana ma magani ce. Na farko dai ruwa ce, in ka sha ta za ta ƙara ma ruwa a jiki. Sannan ƙwallayenta suma magani ne. Ƙwallayenta suma suna maganin appendix, a yanda dai likitoci suke cewa. Dan haka sannan wannan ɗan farfarin na jikin ɓawon ita ma shi ma magani ne, yana taimakawa sosai ga lafiyar al'umma. To gaskiya dai kankana ba ƙaramin amfani gare ta ba ga lafiyanmu, kuma tana hana bushewar jiki da sauransu. To ina son kankana gaskiya, wato water melon ke nan a turance. Ina son ta sosai gaskiya dan in ina shan ta bana gajiya. Dan ni idan na tuno, indai na ji an ce kankana ma sai na tuno wani lokaci irin shekara goma sha ɗaya da ta wuce lokacin ina, ina karatu na na diploma a Audu bako College of Agriculture dake Ɗan Batta lokacin to dai yake arear wurin. Haka unguwar da makarantar take suna yawan noman kankana. To duk lokacin irin week end Asabar lahadi ko Juma'a haka da yamma, sai mu shiga gari sai mu je gona, mu je mu gaishe da masu gona mu ce za mu taya su aiki. Muna taya su aiki, muna tsinkan kankanan nan, muna tara su guri ɗaya. To idan aka gama, in aka gama aikin tsaf sai su ba mu. Su ce mana gashi duk ku ɗau wannan ku tafi da ita, mu yi ta musu godiya. Mu taho da ita hostel cikin abokan a samu faranti a samu wuka a yayyanka kowa a bashi ya sha. Sai dai kuma a kankana idan mutum bai kula ba akwai mai ɗaci wadda ake ce mata guna. To ita wannan guna ɗin gaskiya idan mutum ya sha ta bai kula ba, gaskiya tana da ɗaci. Zai ji bakinsa duk ya, gauraye masa da ɗaci, zai ji ba daɗi kwata kwata. To shi ya sa gaskiya nake, nake kiyaye wa indai zan sha kankana ina ɗan fara ɗanɗanawa da harshe na, na ji shin guna ce, ko ba guna ba. In guna ce kawai sai na samu na fasa ta, na ajiye ta guri ɗaya saboda kada wani ya sha. To amma a cikin abokanmu ko a cikin mutane akwai masu mugunta, wanda indai ya taɓa guna ya sha ya ji. To shi ma sai ya kira wani ya bashi, shi ma ya kira wani ya bashi, shi ma ya kira. Haka kowa za a ɗinga so. Wa ka shiru wannan ita a Hausance ita ake kira wai, wai muguntan biri, dattijan biri. Kianam mutum ya zama dattijan biri, ya ga abun da zai cuce shi kuma ya kira wani ya bashi shi ma ya cutar da shi. To gaskiya wannan bai dace ba. Gaskiya, ya kamata mu dinga shan kayan itatuwa musamman da daddare in ka gama cin abincin dare, mai ɗan nauyi, nauyi kamar mutum ya gama cin tuwo ko shinkafa haka to sai ya samu kankanar sa. Sai ya yanka, in ya yanka sai ya sha. Ya sha abassa zai taimaka ma wajen digestion, digestive system a jikinsa. Duk abin da ka ci a wannan daren zai taimaka wajen an narka abincin nan a ji daɗin narka shi ya ma amfani. Ba za a samu ejection ba, bayan da cikin ka zai kumbura a kasa samun digestion. Da daddare mutum ya tashi cikinsa ya ta ciwo a rasa ma me ma yake damun shi ne. Ashe kuwa yayi, ya yi ba abinci mai nauyi ya kwanta. Nan haka jikinsa zai samu wahala ta ci abinci. Amma ita kankanan nan tun da kayan itatuwa ce idan ka ci, to in ka sha ta in sha Allahu za ta taimaka wajen narka abincin da ke cikin ka. To shi ne, gaskiya dai kankana tana da matuƙar muhimmanci. Bayan kankana kuma akwai lemo, akwai gwanda.